Waɗanne kayan aiki kuke amfani da su? Kayan aikin da muke amfani da su suna da matuƙar yawa. So ya danganta wane kalan kayan aiki ne. Su idan irin kayan aiki na gida ne, su wannan suna da matuƙar yawa. Amma kayan aikin da muke amfani da su ne yanzu na aikin wuta ne. Su kayan aikin wuta da muke amfani da shi akwai guduma, akwai su abun ɓamɓarr gini, akwai pushing tape da sauran makamantansu. To ya danganta wane kalan abun aiki ne mutum yake nema ko kalan wane kalan abun aiki ne mutum yake so. So wani lokacin in ta kama irin, eh, aikin gini ne da sauran su, so wannan abubuwan da zaka nema yana da bambanci da abubuwan aikin, eh, abubuwan aikin, abubuwan aikin, eh, wuta. Saboda shi aikin wuta ya bambanta da aikin gini. Sa'annan kuma haka aikin kafinta da sauran su.

Wani, wani ya'yan itace ka fi so? Eh, ya'yan itacen da na fi so suna da yawa. Akwai abarba, akwai lemo, akwai, akwai apple, akwai kayan iccen gaskiya suna da yawa. Akwai, eh, ma-- eh, ga suna a bunnan naman ta. Kayan iccen da na fi so suna da yawa gaskiya. Akwai lemo da abarba. Na ma fi son abarba sabida zaƙinsa da kuma ayaba. So ayaba kunsan yana da matuƙar amfani. Sa'annan kuma sai apple. Su ne kayan iccen da na fi so gaskiya sabida sun fi amfani a jiki da kuma inganta lafiyan jiki. Ba ma irin, eh, lemo. Lemo in ka ji irin cikinka ya ɗaure hakanan, idan mutum yana yawan sha, lemo yana sake mutum ciki. Haka shi kuma ayaba yana ɗaure wa mutum ciki da sauran su.

Nawa ne yawan danginku a gida? To, ina ga wata ƙila kana nufin nawa ne ƴaƴa ko kuma ƴan uwa. Mun kai mu goma sha uku zuwa goma sha biyar. Akwai mata, akwai yara ƙanana maza. Maza sun kai, sun kai biyar, sai kuma mata sun kai aƙalla takwas. Ƴaƴan gidan mu ke nan na family, na gida ke nan. Ƴaƴan mama da baba. To akwai kuma ƴaƴan dangi. Ƴaƴan dangi gaskiya ba zan iya yawan kirga wa ƴaƴan dangi ba. Za mu fi ɗari biyar saboda danginmu gaskiya babban dangi ne. Family ne babba. Sai ƴaƴan ba, ƴaƴan, ƴaƴan dangin eh mama ta biyu.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? Hausan ya kamata ya zamto. Wane irin abu ne kake tunawa lokacin yarinta? Shine Hausan da ya kamata a tambaye ni. So, abubuwan da nake tunawa gaskiya lokacin da nake yaro, abubuwan suna da matuƙar yawa. Yanayin yanda a rayuwan da yake ya fi daɗi ba irin rayuwar yanzu ba. Kusan rayuwar yanzu abubuwa sun canza komai yayi tsada, rayuwa tayi tsanani. Sa'annan babu shugabanci mai kyau. Duniyar ta yi wa mutane ƙunci, samari babu aikin yi da matasa. Haka dai gashinan nan rayuwar babu wanda zai taimake ka. So abubuwan da na fi tunawa lokacin da nake yaro ko yaranta shine lokacin rayuwa ta fi sauƙi. Kusan komai lokacin abubuwa duk abun da ka nema a yaranta abubuwan suna da sauƙi ba irin yanzu ba. Dan a da abun da zaka siye shi a naira biyar ya wadace ka yanzu sai ka siya a naira dubu. To da ba nakan iya tuna haka zaka iya siyan biredin naira ishirin ya ishe ka, amma yanzu dai ka siya biredin naira dubu ɗaya ma kai kaɗai zaka iya cinye sa. Wanda hakan gaskiya ba ƙaramin koma baya bane wanda ya jawo wa ƙasa. Gaskiya abubuwan da nake tuna lokacin da nake yaranta abubuwa ne wanda ya shafi fanni na rayuwa. Wato rayuwar daɗin ta fi daɗi ba irin rayuwar yanzu. Diddade ma na yarinta ne amma gaskiya rayuwar da ta fi rayuwar yanzu daɗi. Kuma abubuwan da ake yi a da akwai zaman lafiya babu tashin hankali ba kamar irin yanzu ba. Yanzu wanda rayuwar gabaɗaya ta zama wani iri rayuwar, rayuwar ba ta da daɗi ba kaman da ba.

Kana fi so bas ko tasi? Eh, Hausan barin gyara ma Hausan abun da ya kamata a tambaya shine, shin ka fi son bas ko, ko tasi? So shine haka ne ya kamata. Eh gaskiya na fi son, ah, tasi. Sabida tasi mota ce ƙaramar mota. Tana ɗiban mutane dan daidai. A gaba mutum ɗaya, sai baya wata ita mutum uku ko huɗu a wata tasi ɗin. Amma bas kuma mota ce wadda take ɗiban mutane sama da goma wani bin. Sa'anan kuma akwai cunkoso a cikin bas. Sa'anan kuma shi matsalar bas, du in da ka shiga akwai mutane wanda suke da, inda za su sauka wajaje kala kala. So kaga kusan tasi ta fi bas daɗi. Ko daga yanayin tafiya ko hanyar ma, eh tasi ta fi daɗi. Sabida tasi wajajen tsayawa wajaje ɗaɗɗaye ne. Amma bas kuma in kuka fara tsayawa a waje ko ina za ku tsaya sa'nan kuma ko ina za a hau. Su gaskiya ni na fi son tasi akan bas.

Kana iya dafa abinci? Eh ina iya dafa abinci, duk da dai ma ni namiji ne. Amma toya kake iya tambayan idan ace in mace ne, kina iya dafa abinci? Kai ta ce eh, ko kuna iya dafa abinci? Suna iya dafa abinci? Eh, duk shine Hausar. So yadda abun yake shine gaskiya ina iya dafa abinci sabida lokacin da na tashi lokacin yaranta na, mahaifiyata ko mamata ta koya min yadda ake yin girki. To na iya dafa ɗan wake, na iya dafa tuwo, na iya dafa abinci kala kala deh, abinci iri iri na Hausa da na turawa, eh na iya dafa taliya, na iya dafa shinkafa, na iya dafa macaroni da abubuwa dai iri iri. To gaskiya na iya abinci sosai. Na iya dafa shinkafa da miya, da tuwo, miyan ganye, tuwo, miyan kuɓewa da sauransu.

Ya ya kake bayar da ra'ayi a aiki? Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? Eh, yanda nake bayar da ra'ayi a aiki shine, aikin ya danganta. Yanzu kamar irin aikina, aikin wuta, yanda idan ace alal misali ina da wani ra'ayi ko kuma wani abunda nake so a yi a wajen aiki shine, idan an samu lokacin da za'a haɗu a tattauna, wato meeting kenan, so a wannan lokacin za ka iya bada ra'ayinka. Yanayin yanda in kana so aiki ya tafi da kyau ko da sauri ko kuma a ƙara wa ma'aikata kuɗin aiki da soransu. To idan ta kama irin kuɗin ma'aikata da ake biya ne, so ra'ayin da nake bayarwa shine ina magana ne eh a jam'i ba iya ni kaɗai ba sabida jin daɗin sauron ma'aikata. So in ya zamto cewa duk abunda za ka yi na jama'a ne za ka samu goyon baya mai ƙwari.

A ina kake cin abinci a wajen aiki? Wajen da nake cin abinci a wajen aiki, wani lokacin ya danganta da irin wajen ne. Wani wajen ma in ka je ba za ka samu abinci ba. So inda muke cin abinci, wani lokacin rasturant ne, wajen maciyar abinci ke nan ko kuma wajen irin masu talla hakan nan ko kuma wani lokacin ma ka dafa abincinka ka tafi dish. So sabida wani lokacin abubuwa su kan iya su sauya. Akwai garin da za ka je ko kuma wajen da za ka je ma babu abinci, dole kai za ka nema wa kanka ko kuma ka dafa wa kanka abinci. To ka ga wannan baya halin inda za ka je ka saya abincin sayarwa da sauransu. Dan in aiki ya kama ka a ƙauye, sai dai ka dafa abincinka da kanka. Ba zaka je ka siya a wani waje ba, kuma ba zaka samu abincin ba A rastoran, wajen maciyar abinci ko kuma masu talla, yawanci ma'aikata nan ake sayan abinci a ci.

Menene burinku a wajen aiki? Burin mu a wajen aiki yana da matuƙar yawa, eh wanda kullum ma'aikata burin su shine su samu su gama aiki a lokacin da aka ba su sabida su samu biya akan lokaci. Eh wani lokacin in an ba ka aiki burin ka shine ka yi wannan aikin da kyau, yan daga ba za a neme ka ba tare da ka ba da wani cin hanci ko wani abu ba. Abu ne mai mahimmanci idan aka ba wa mutum aiki ya zanto burin sa na ɗaya shine ya samu ya kammala aikin da wuri. Sa'annan kuma an biya shi aikin da yayi akan lokaci. Sabifa wani lokacin in har aka ba ka aiki in ba ka kammala wannan aiki akan lokaci ba ana samun matsaloli dayawa. So burin mu a wajen aiki shine mu kammala aiki da wuri, a biya mu, a sallame mu.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, ina kulle ƙofa kullum. So ya danganta da yanayin time ko kuma lokacin da mutum zai kulle ƙofa ne. So idan ya kasance irin da daddare ne dole mutum ya kulle ƙofa saboda bai san me zai shigo kansa ba ko kuma ɗaki saboda barayi wani lokacin ko kuma eh wani dabba ya shiga kanka ba ka sani ba. So kulle ƙofa yana da matuƙar amfani gaskiya for security purpose sabida tsaro, sha'anin tsaro. Bama irin ƙasashe da yawa akwai rashin tsaro. So ya kamata mutum ma in zai kwanta ya ringa kulle ƙofansa. So duk abinda mutum zai yi kuma ya ringa mai da hankalinsa, abisa ko kuma a yanayin abubuwan da yake yi. Kar mutum ya zo shi ya ringa barin ƙofarsa a buɗe yana bacci. So kulle ƙofa yana da matuƙar amfani in de mutum zai kwanta ya yi bacci ko kuma zai yi wani abu mai muhimmanci.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo-gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo. Amfanin ajiyan ko kuma abun da nake ajiye wa ya danganta. Hoto ne, wani lokacin irin hotuna za ka iya ajiye hotunanka akan Google Driver da suransu. Abu ne mafi muhimmanci, ya zama cewa kana da wajen da kake ajiyan hotunanka ko kuma imel ɗinka, ko wani abu wanda ya shafi abu ne wanda kake so za ka ajiye saboda shekaru masu zuwa. Wani lokacin in kace za ka ajiye abu cikin wayarka ba a yanar gizo ba, wani lokacin kakan iya ka goge wasu abubuwan. Amma idan yana yanar gizo, kowane lokaci za ka iya ka duba ko ka dawo da kayanka.